Ko kuma ina sa a share gida na sau biyu ko sau uku. Saboda duk in za ka yi taro ko kuma za ka yi biki na mutane, za ka so a zo a ga gidanka cikin tsafta, a wanke ko ina, a gyara ko ina, inda ya dace a yi mai fenti, a yi mai. Inda ya dace a canja wani abu na kwalliya ko kuma na ƙara ma ƙawata wuri, shi ma duk ana yi. To duk irin waɗannan abubuwan yana da kyau kuma muna yin shi ne don ya ƙawata gida kuma ya yi ma gida kyau da sauransu. Ba na bari sai lokacin ya zo gab da gab in fara yin shirye shirye. A'a, ina fara shirye shirye na tun wurin sa da ƙofa ne in kira masu aiki wanda zasu yi shirya taro su yi ta aikin su, suyi masu shara su yi, masu hidimar abinci suyi. Duk lokacin da ya kasance da biki ai bazaka tara mutane kuma kace ba wuri ba tsafta ba ko kuma guri bai da kyaun gani. Dole shi ne a kan gaba ka fara gyara wajenka yayi kyau da kyan gani kuma duk wanda ya zo zai san eh ka martaba shi da ka kawo shi ka ajiye shi a wajen da ba dai ka kawo mutum inda yake da datti ba ko kuma inda yake bai da kyau ba. To shiyasa muke yawan shara akai akai, kuma muna yin hakan, muna yawan shara akai akai ko ranar lokacin da ake yin bikin be muna kiran mutane su zo su dinga shara yadda ko wani datti, a dai ci gaba da tsare tsare ba wai kawai a tsaya ba saboda in aka ce ana gudanar da biki kuma ba ayin kawar da abubuwa ba, a share abubuwa gidan zai cika da datti kafin agudanar da bikin. Toshi ya sa ana cikin sha'ani kuma ana tattara datti da sauran abubuwan da bai dace a gan su a wajen ba. Gaskiya duk lokacin da na kasance ina yin wannan abun ko kuma na ga na tara mutane an zo saboda ni ina farin ciki sosai. Kaga ka tara mutane saboda kai suka bar inda suke da aikin da suke da hidimominsu suka zo inda kake. To duk lokacin da naga haka ina jin dadi. 'Yan uwa ne, abokan arziki da dai sauran mutanen unguwa. Duk lokacin da naga an yi haka to ina jin dadi a cikin zuciya na kuma ina ƙoƙarin ya ƙara mun ƙwarin gwiwa, ya tabbatar mun da cewa ina zama da mutane lafiya. Kuma da ba ka zama da mutane lafiya ba wanda in ka kira shi zai zo. Saboda bayan da za a yi ba ka zama da mutane lafiya. Ace ka kira mutum kuma ya zo zai ga kamar ka rena shi. To amma inde kana zaune da su lafiya kana kiran mutum duk inda kake ka gayyace shi ya yi wani abu. Ka gayyace mutum yayi maka wani abu, to duk inda yake zai zo ko yana da wani abune mai muhimmanci. Zai iya bari ya zo amma in baka da zaman lfy da mutum fa kai kanka baza ka bashi katin gayyatan ba. Toshe ya sa abin da yake ƙara mun jin dadi ke nan nake ganin dallin ina zaune da mutane lafiya duk taron da zan haɗa ko kuma biki. Dole za ka ga mutane sun zo da yawa an cika gida an tashi taro sosai. Yana sa ni farin ciki wannan abun kuma ina jin dadi sosai har cikin raina sosai da sosai ina so in ga na hada mutane an zo saboda kai. Wannan abun yana ƙara mun jin dadi da kuma farin ciki a cikin raina. Yana sa ni farin ciki sosai kuma in na tuna da irin halaccin da mutane suka yi mun ina jin dadi sosai. Wani lokacin kuma ma har an zo akawo muka wani abun gudunmawa ko kuma wani abu da za ka ƙara ko kuma kyaututtuka. Musamman in bikin zagayowar haihuwa ne za ka ga an zo maka da kyaututtuka na musamman ma mutanen da ka gayyata. Wani ma zai ba ka kyautan da ba ka taɓa tunanin zai ba ka ba. Wani kuma kyauta ko kankani ka dai ansa kayi farin ciki wannan ya damu da kai ne shi yasa yabaka. Ina kula da tsaftan gidana duk inda nake. Ba na so in bar in ga na bar gida da datti kuma na bar gida ko da mutane waɗanda ba su da tsafta. A'a, duk inda nake ina ƙoƙarin tsaftace gidana kuma ina ƙoƙarin na ga na yi abun da ya dace. Wanda ba sai ka zo ba sai an zo ana ma maganganu wanda kai da kanka ya kasan ya kamata abun da za ka yi da kuma abun da bai kamata ba. Ba wai ka bari ko me sai an zo a maka magana ba. Kamar share ƙofar gida, wani zubin ka ga a unguwa in ba ka share ƙofar gidanka za a ga kowane gida yayi kyau amma banda ƙofar gidanka. To shiya sa tunda bani da lokacin da zan zo in yi da kaina nake da ma'aikata wanda za su zo su iya mun komai duk abin da nake buƙata ba sai na zo da kaina na yi ba. To dukde abubuwan nan suna sani farin ciki, kuma ina jin dadi duk lokacin da naga na nayi irin wadannan abubuwan, ina farin ciki kuma ina jin dadi. Na san wannan abu ne na tsafta da na yi da kuma gyara na unguwa da kuma mutane gaba ɗaya. Wani lokacin wani aga kayi abun arziki so ɗaya to wani zai kewu koyi da kai ya ƙoƙarin ganin shi ma ya yi kalan wannan abun arziki. To shi ya sa kullum ka zama kana kwatanta. Kullum ya zama kana kwatanta abun arziki kai ma ɗin ka ga ƙoƙarin yi ka ga naka ka yi da kanka. Ba wani yake maka ba ko wani abu.

Manufa na na wata-wata shine inga na zama da kamfani na kuma ina bada rahoto daidai da abin da aka sani in yi. Bana bari in yi abin da ba shi ba ne a cikin aiki na. Duk-duka manufa na, ya zama na ina da inda nake so in kai sanadiyan wannan aikin da nake yi kuma gaskiya ina ganin ina-ina cimma buri na daidai gwargwado. A sanadiyan aiki na ina so inga na taimakawa su da manufa na shine babban manufa na, na farko da kuma manufa na wanda nake yi na wata-wata. Na wanda ya shafa aikina ne kawai. Wanda nake so inga na gama da wannan aikin a cikin wannan watan. Na yi wannan aikin to shine irin manufan da nake yi na wata-wata. Wanna zama nake na tsara, na ringa rubutawa, na ga me ya kamata in yi a wannan watan, in cimma wa a cikin aiki na. In matsa na tara kuɗi ne ko kuma na yin abu, wani abu ne aikin da ya mun yawa inga na gan rage su. To, duk da haka ya danganta sai dai abin da ya zo kai na shine nake yin aiki da shi. Amma gaskiya in, tsarin manufa na, na wata-wata yana kan taimaka mun akan aiki na. Wani aikin za ta ga ka zo ka yi shi ba ka san me zai kawo maka ba kuma ko kuma ɓata lokaci da tsoron wasu abubuwa. Amma in kana da manufa, ka san me kake so ka yi a wannan watan, ka san me iya inda zaka tsaya, ka san zaka fara inda iya zaka fara. To ya zama nan kome zai zo maka da sauƙi kuma ba zaka sha wahala ba. Amma in aka ce kana abubuwa ba manufa a aikin naka ba ka sha wahala. Duk abin da kake yi ba ma aiki ba kaɗai. Zai zama d-abin da kake yi, zaka ringa shan wahala ba ma aiki ba kaɗai. Saboda ni ina tare lokacin da da ba na yi wannan tsara, na gan sai in zo in fara aiki wani time ɗin, zan zo in fara aikin ma wanda ba shi ba ne da muhimmanci. Amma ya zama in kana da manufa, dole zaka fara rubuta masu muhimmancin ne wanda ya kamata ka fara yi a farko. Sai nan ka fara yin su. In ya zama nan lokaci ya ƙare ko da ba ka zama wada su, waɗa su muhimmancin ba, wani lokacin ka yi su tun da su bai-bai kai wance muhimmanci ba. To ka gani, da haka sai dai kawai in zo in yi round of, eh, a har ki, ban san ma wanda zan fara yi ba, ban san wanda zan gama ba. Sai ya zama na anga, oga na a wajen aiki wanda yake ba ni shawara kuma yana gudanar, yana duba lamari na sosai. Ina farin ciki da samun shi a matsayin oga na. Mutumin nan ya taimake ni abubuwa da dama. To shine yake ba ni shawara duk yin da zan gudanar da ayuka na da kuma yadda zan gudanar da ma'amala na da mutane a wajen aiki. Ɓuin aikin mu ya zama yana taimakon mu wajen sosai. To wajene da muke rayuwa dole mu san yadda zamu gudanar da mu'amalan mu da mutane. Ya zama nan ka san yadda zakayi mu'amala da manyan ka da kuma yadda zakayi mu'amala da ƙananan ka. Wanda suke ƙasa da kai. Manyan ka ka basu girmansu, ƙananan ka kuma ka basu girmansu. Kowa ka ba shi hakkin shi. In zaka zo na cikin mutane kowa sai ya zama nakana, ba muku kowa hakkin shi. Kowa yana da hakki daga akan ka wanda kake mu'amala da shi. Dole ka zama nan mai ba ma kowa hakkin shi don kar ka cuta kuma kar a cuce ka. Shine rayuwa. Daidai yanda ya kamata ya tafi. Ya zama na ba ka cutar da kowa kuma wani baya cutar da kai. A wajen aikin ka ne ko kuwa wajen rayuwan ka na al'amuran da kake yawar kullum. Komi ka zama nakara ke gaskiya inda ba a cuce ka ba to kai ma kar ka cutar. Kuma kuwa an cuce ka gara kai haƙuri da kai ka je ka cuce wani. Shine rayuwa. Da ma ya zama naka cuce wani akan wani abu wannan ba gaskiya ba ne kuma bai da mai, bai da amfani a rayuwa. Komi za ka yi ka riƙe gaskiyan ka iyayin da zaka iya. Tsoron ka bar ma Allah, Allah shi ya san yadda zai yi da kai. In a wajen aikin mu muna ba ma kowa na abubuwa da muke mahimmanci ba ma bari wani abu ya zo ya ci zagaben mu. Akan dai tsari na, na wata-wata bana bari wani abu ya zo ya shagaba na. Komi nawa ina yin shi daidai ne. Bana bari in zo in yi abun da ba zai zo ya cutar da ni ko kuma ya zo ba zai amfane ni ba. Duk tsarin da zanyi ina tsari ne wanda zai iya amfanar da ni, ya amfanar da wasu ma wanda suke ƙasa na. Shine tsari nake yi tsarin wata-wata kuma nake ba duk wani shawa, ma'aikaci a wajen aiki na sannan shi ma ya bi tsarin nan da yake na maka wata. Rubutu ne kawai za ka yi ka tsara abubuwan da kake so ka cimma shi ma sai ka ringa bibiyan su. Kana cin musu ɗaya bayan ɗaya har wata ta zo sai ka ga ka gama duk tsarin abubuwan da kake so ka cimma wa. Amma in ba ka rubuta ba wani abun ba mai muhimmanci sai dai ka iya mantawa da shi, ya zo ba ka yi ba kuma ya zo ya wuce ka ba saboda ba ka yi shi ba. Shine tsarin amfanin rubutawan yana da amfani sosai. Za ka san me kake so ka fara da kuma abubuwan da kake so ka tsaya in lokaci ya yi. Gaskiya rubutun yana da amfani. Ya zama na ma ba ko a aiki ba ko a me kake a rayuwa kana da tsari. Bayan na wata-wata ma ina yin yana shekara da kuma na kwana ki. Da.

Ina, ina kunna kiɗa, sa, kiɗan da nake son ji sannan kuma na saurara, in ji ina farin ciki. Ina son sauraran kiɗa, wani lokacin ina wani ɗan waƙa a zuciya na kaɗan kaɗan. Wannan yanayin yana samun jin daɗi. Wani lokacin da kaina nake yin kiɗan da hannuna, ina yin kiɗan kuma ina yin ɗan rera waƙa a cikin zuciya na ko wani abu haka amma ba da ƙarfi ba saboda bana son na yi magana da ƙarfi ko kuma na ɗaga murya na du lokacin da nake yin wani abu. Wani time ɗin in ina ofis kawai da kaina ne nake ɗauko abu, na fara yin kiɗa ɗan kaɗan haka, wanda ni kaɗai zan ringa ji haka da hannu na, sannan kuma ina yin waƙa acikin zuciyana ahankali saboda bana duk abun da zanyi ina ɗaga murya, saboda kowa yana mun kallon me hankali ne bana ɗaga murya na kuma bana haya tsaniya da mutane to ba za'a ganni cikin irin wayannan mutanen ba ni kamilin mutun mu ne irin mutanen da ake cewa kamilallu. Basu da irin hayaniya basu sannan kuma ga natsuwa. To irin mu kenan. Shi yasa nake da natsuwa kuma nake son mutun in ga in yana da natsuwa be da matsala haka. Dul lokacin da naga ina jin daɗi ko kuma ina aikina ni kaɗai at office ba wani a gabana ina farin ciki irin wannan lokaci saboda ba wanda zai zo ya ɗaga muka murya ko kuma ya ɗaga maka abu ko kuma makaranta naje wani time ɗin ko makaranta na je ko kuma ina cikin moto shima abun da nake yi kenan. Ina cikin moto zan ga ina magana a hankali, murya na na fitowa a hankali, ina ɗan yin waƙa ko kuma ina yin kiɗa haka da hannuna da sitiyari. Dai ina son irin wannan yanayin wanda ni kaɗai ne zan yi abun da nake so ba kuma me kallo na amma inda wani akusa dani duk bana iya wa'innan abubuwan saboda zan ringa ganin kaman, kaman zai ringa ganin me nake yi ko kuma yana mun kallon mahaukaci ko kuma wani abu. Amma in ni kaɗai ne duk abun da nake so shi nake yi ba wanda yake zuwa ya mun magana ko kuma wanda zai wani ya san na yi wani abu. Amma da kwai time ɗin da idan rai na a ɓace yake bana iya yin komi. Natsuwa nake yi kawai na zona nayi shuru ha se na dawo daidai saboda wani zubin ɓacen rai na ɓata mun rai sosai. Ka ga wani ya zo ya maka abu da ranka zai ɓace kuma yasan ranka zai ɓace. Shi bai damu ba indai ran shi zai yi, zai mai yin da yake so, koi ya yi maka dai abu ko wani kalan hauka. To bana son rayuwa a ida irin wa in nan mutanen in naga kai zaka iya bani matsala zan ringa janye cikina daga gare ka har in samu wanda na san za mu iya zuwa daidai halin mu zai zo daidai saboda bana son mutun me damuwa wanda zai zo ya ringa ɓata mari ko kuma yana maka abun da ba za ka so ba. Shi yasa nake karya abubuwa na kuma nake yin abu daidai yadda na san zan iya. Ina wani irin, ina yin kiɗa wan amma ba dai wanda na kom, ba wanda ake zuwa a rubuta, ayi shi a stadio ba. Wanda dai koi zanyi da kaina, inyi kiɗana da ɗan hannu na wanda ba wanine zai zo yamun ba, kuma wani zubin da gwa lokacin da a makaranta zan je ajin masu yin kiɗa in an sa ganga ko kuma Piano karin ga kaɗa shi da hannuna hakan shi ma na ji daɗin wannan lokacin da na ƙara har na ce musu zan do in ringa koya amma kuma ban samu lokaci ba na je na fara koya. Haka na har suka kul rufe ajin. Amma ina da burin watarana in je in fara koya saboda abu ne wanda yake ɓurge ni kuma ina jin daɗi idan naga ana yin shi. In ga ana yin kiɗa yana samun farin ciki kuma ina jin daɗi dul lokacin da naga suna yi suna kaɗawa ina jin daɗi ina farin ciki ina jin dama ni ne nake yin wannan kiɗan ko kuma ni ne na iya to harkan yana samun in ji ina so na koya ko na iya amma kuma rashin lokaci da kuma yanayin ma'amalana da ayyukana ke hana ni yi wasu abubuwan da nake da burin yi.

Ina fi kicin tufafi mana. Ko wani kayan da za ka sa ne wani in ya zo ya gani, sai ka ga daga in aiki ya taɓa maka kaya ko kuma ya nuna maka wani abu na tufafinka wanda kake bukata ya tambaye ka ko wani abu. To shiyasa bana son ana shigo mun ɗaki ba. Balantana har ka ga yanayin bikicin tufafi na ko ka ga wani abu wanda nake amfani har ka yi mun magana akai saboda bana son irin wainnan abubuwa. Ina ƙoƙarin inga na kiyaye ɗakina da kuma duk aikin da nake yi, ran ce ba sai wani ya gani ko kuma wani ya sani. Shiyasa bana son wani ya ringa raɓar inda abubuwana suke. Da kaina nake yin shara na ɗakina amma sauran na cikin gida sai dai su share mun ko kuma wanda kawai nake barin su shigo ɗakina. Kawai mutane biyu ne wanda suke na kusa dani ba yan da zan yi su ma. Kuma su ma din in sun shigo ina faɗin masu ban so duk abun da suka gani a ɗakin su ringa barin sha inda yake. Saboda komai na san yan da yake kuma na san inda yake. Banso wani abun a canza mai guri ko a canza mai guri sai kai ka kazo kana neman abu ba ka san inda ka sa ba. To shiyasa bana son bari ana shigowa mun ɗaki ko kuma wani tufafinka in ka kai wanki sai ka kai fikicin su shima ka rasa inda zaka yi dasu wajen sawa ko wani abu nan. Shiyasa bana son ana taɓa mun tufafi ko kuma yanayin mu'amala na da nake yi da kuma aikina da nake yi da mutane ya sa su ringa ganin kaman kana musu wani wulakanci ne akan abun rayuwa. Ba haka bane. In ka kiyaye kanka, ka kiyaye mutuncin ka da abubuwan da kake yi wannan tsarin ka ne kuma kai kaga zaka iya sai ka bar mutane kowa yayi abun da kake ia ga zai iya. Amma ka bar mutane ka bar kanka ba tsari ya kamu baka da hankali kenan. Wannan tsari na ne bana shiga ɗakin kowa nima bana so a shiga mun. To shine in nazo, in naje wajen mutum ba kwanta ko ban shiga ɗakin shi iya kam mu haɗu a falo ko mu haɗu a cikin gida. Amma bana bari in shigar wa mutum har an fi'in mai tufafin da yake amfani da shi. Domin tufafi sirrin mutum ne. Shi ya san me yake abun nan amma wasu za kaga sun shiga har tufafin ka sai su ɗauko su sa. Basn san ya kake yi kake fikicin su ba ko kuma ya kake fafutukar ganin ka sa tufafin nan ko kuma ka yi amfani da su. Duk wannan ba abu bane me kyau. Tufafi ana so ka ga ka sance mutum me tufafi domin tufafi su ne zasu bayyana ka duk inda ka shiga, amutuntaka, a maka kallon inda ma baka kai ba. To tufafi suna da wanna abun, sitira mutunci ne. Duk inda ka shiga za a girmama ka, sanadiyan sitira ma da ka sa. Amma in yazo mana baka da, baka da sitira ko kuma kana sa tufafi kana yin shiga mara kyau duk inda ka je rena ka ga ayi maka kallon kaman baka kai ba ko kuma ayi maka kalla raini. Shiyasa duk inda zamuyi munayi ƙoƙarin ganin mun sa sitira mai kyau mun kuma yi dare gwarwado wajen ganin mun yi daidaita al'amurarmu. Kujeran, kujeran ɗakina suna yana da daɗi saboda ina yin amfani da shi wajen sa sitira ko kuma in yi wani abu. Wajen kwalli duba kaina kafin in fita ina sa shi ina ya zama kusan kusa da madubi na. A nan nake kallon kaina kafin in fita kuma nake duba kwaliyan da nayi ko kuma na yi wani abu ba daidai ba in ga daidai nayi ko ba daidai ba. Gaskiya kujeren yana da kyau kuma yana da daɗin zama sosai. Duk lokacin da na zauna a kai suna jin daɗi kuma yana da ina son zama a kai. Wani lokacin in nazo na harbacci nake yi akai ban sani ba saboda ina jin daɗin zama a kan shi. Gaskiya ina jin daɗin zama akan kujeran nan sosai fiye da tunanin ku. Ina so ma in ƙara wasu in canza ko kuma in canza nawa ko kuma in ƙara wasu irin shi saboda ina jin daɗin amfani da shi. Ina so a canza mai tufafi. Tufafin kujerun gaskiya suna ya ɗan yi datti to ina so, ina so a canja shi saboda in samu kalan da bai ɗaukan datti sosai kala mai ɗan duhu haka saboda gaskiya ina son fikicin tufafi wa.